A kullum idan na tashi da safe, nakan share ƙofar gida, na ɗebo ruwa, na je na zubar da shara da sauransu, da ayyukan gida da aiken.

Ina ajiye takardan aiki a wurin da babu wanda zai taɓa, wuri tsaftatacce domin guje ma yara su taɓa ko su ƙeta mai.

Am ina zuwa kasuwa a duk lokacin da nake buƙatar siyan wani abu. Bana da takamaiman lokacin da nake zuwa, a duk lokacin da na buƙaci abu, nakan je kasuwa domin na siyo shi.

Abincin da na fi so shine shinkafa da wake da miyan kifi sannan a yanka mashi latas da albasa da tumatir. Ina matuƙar son wannan abincin.

Ina son ɗaki ya kasance mai tsafta a ko da yaushe, wanda baya da datti, babu ƙura, mai kayan alatu. Sannan ɗakin ya kasance a ko da yaushe yana ƙamshi, ana fesa mashi turare.

Eh to babu taka mai man lokacin da nake tsarkake gida, amma dai a duk lokacin da naga yana buƙatar tsarkakewa akan tsarkake shi. Saboda bana son datti kwata-kwata, bana son ƙazanta.

Unguwar mu ba ta da hayaniya. A koda yaushe tana tsit ba ta cika hayaniya ba saboda babu mutane da yawa. Kuma unguwar tana da daɗin zama sosai ma kuwa.

Eh ina son karanta littattafai sosai ma kuwa domin wani lokaci nakan nishaɗantu da karanta su kamar ma littattafan ban dariya haka ko na ilimin kimiyya haka ina jin dadin karanta su sosai.

Ina sayan abubuwa da dama a kasuwa, kayan amfanin cikin gida kamar kayan abinci, sutura da sauransu.

Nakan sasanta rikici a aiki. Nakan kira masu rikicin na je meya haɗa su, na tambaye su sannan na gane me gaskiya da marar gaskiya sannan na sasanta su kuma na basu shawarwari masu kyau.

Eh ina raba abinci wa mutane masu buƙata idan hakan ya taso sannan kuma idan ina da halin bayarwa.

Eh, a cikin sanyi ina saka safa kullum. Amma idan ba a sanyi bane ba, sai idan zanyi bacci nake sakawa domin gyaran fatar ƙafana.

Nakan kalli wayana a sa'o'i masu yawa saboda a kullum abinda nafi ma yi shine kallon wayana. Nafi bata lokaci akan komai.

Nakan share ɗakina ne a duk lokacin da na gayayi datti. Ba ni da takamaiman kosau nawa na ke sharewa, da zaran ya yi dauɗa, nakan share shi domin tsafta da inganta lafiyar ɗakin.

Gaskiya rana mafi kyau a mako a wajena shine ranar Juma'a. Domin tana zame min tamkar wata ranan wani karamin idi. Saboda nakan je masallaci sannan kuma idan na dawo nakan ziyarci yan'uwa da abokanan arziki.

Dangantakar mu da makwabta ba na ce ba domin muna zaman lafiya, muna kyautata wa juna, muna son juna, muna tausayin juna. Babu wata matsala da ke tsakaninmu da makwabtanmu. Fa ce alkhairi da yake a tsakaninmu.

Ina jagorantar mutane bisa tausayi da kyautata musu sannan kuma na kan ji ra'ayoyin su domin yi musu abun da ya dace da abin da suke buƙata.